Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? Babbar nasarar da muka samu a aiki shine daga ƙaramin matsayi an kai mu babban matsayi cikin taimakon Allah. Tun muna ƙaramin matsayi daga mataki na ɗaya muka hau mataki na biyu, muka kai mataki na uku har muka tsallaka muka kai mataki na ƙarshe. Ma to wato a matsayin babba a wajen aikin kenan. Alhamdulillah mun gode wa Allah da muka samu wannan babban matsayi. Kuma a wajen aiki ana g-- babbar nasarar da muka samu a wajen aiki an koma ana girmama mu. Tun muna girmama wa'insu aka dawo ana girmamamu, ana ganin girmamu wanda tun muna ƙar-ƙanana a wajen aiki ba a girmama mu. Ana ɗaukar mu ƙananan mutane. Amma tun da muka samu-- muka ci gaba aka riƙa girmamamu. To wannan babbar nasara ne da muka samu a wajen aiki sosai wadda dole mu gode wa Allah. Kuma wannan ita ce mafi babbar nasarar da muka samu a wajen aiki.

Kana iya hawan keke? Hawan keke tabbas ina iya hawan keke, kuma hawan keke na iya hawan shi ne tun ina yaro har na zo na girma. Dan haka tabbas ina iya hawan keke sosai sosai. Kuma hawan keke yana saka jikin mutum, yana saka kaman motsa jiki kaman wani nau'i ne na motsa jiki. Dan haka yana da amfani sosai sosai.

Kana zama kan gwiwa? Gaskiya ba na zama akan gwiwa. Gaskiya to, zama kan gwiwa ni ban san wanda yake zama kan gwiwa ba. Kuma ni ban taɓa ganin mutum ya zauna kan gwiwa ba. Amma zama kan gwiwa babu ma yadda za a zauna kan gwiwa. To ni ban taɓa jin an ce wani ya zauna kan gwiwa ba. Saboda gaskiya ba mutane ba, mutane ba su iya zama kan gwiwa. Sai dai dabbobi. Amma mutane ba su iya zama kan gwiwa. Gwiwa ai a wajen ƙafa take ko kuma gwiwan hannu.

Wane malami kake fi so? To malamin da na fi so tun muna makarantar primary school ne. Akwai tun sanda ina aji ɗaya, sanda aka kai ni makaranta. To akwai wani malami, akwai mai koyar da mu ɓangaren kimiyya, akwai mai koyar da mu ɓangaren lissafi, akwai kuma mai koyar da mu ɓangaren turanci. To gaskiya malamin da na fi so a cikinsu a wannan lokacin shi ne malamin da yake koyar da mu kimiyya da kuma mai koyar da mu turanci. Malamin shi na fi so gaskiya saboda ina jin daɗin yadda yake koyarwa saboda muna gane koyarwan da ya fi so, muna gane wa koyarwar shi. Malamin ya iya koyarwa sosai sosai kuma yana amfani da lissafi, yana amfani da misali wanda mutum zai gane tun muna yara. Sai kuma da muka shiga secondary, shi ma akwai wani malami da na fi so. Na fi son malaminmu wanda yake koyar da mu physics saboda malamin gaskiya ya iya koyarwa sosai sosai. Shi ya sa na fi son shi. Ya iya koyar da mu sosai sosai. Yana koyar da mu har a gane lissafi da kuma yadda ake yin ɓangaren su gyare gyaren abubuwa haka.

Wane 'ya'yan itace kake fi so? To a 'ya'yan itace, a 'ya'yan itace gaskiya iri-iri ne. Akwai kankana, akwai abarba, akwai gwanda, akwai kwakwa, akwai lemu, akwai ayaba. To gaskiya a cikin 'ya'yan itace gaskiya kowanne da yawa ina son 'ya'yan itace da yawa. Gaskiya kankana ina son shan kankana kamar da safe haka kankana da dabino ina son cin kankana da dabino gaskiya sosai, sosai. Da rana kuma ina son cin kwakwa gaskiya ina son cin kwakwa sosai, sosai da gwanda, da marece kuma ina son ayaba idan zan yi bacci kenan. Gaskiya ina son 'ya'yan itace sosai, sosai amma 'ya'yan itacen da na fi so shine kankana da lemu saboda suna kankana tana ƙara jini shi kuma lemu yana saka narke abinci a cikin ciki ya yi sauki.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? A to a hakikanin gaskiya, dangantaka na, dangantakar mu da abokan aikina dangantaka ce mai kyau. Dangantaka ce mai ƙarfi tsakanina da abokanan aikina. Ina zama da abokanan aikina a cikin mutunci, a cikin girmamawa, a cikin tausayin juna, a cikin jinƙan juna yadda muke zama da abokanan aiki saboda girmama juna kamar ƴan uwa kuma tabbas mutanen, abokanan aikina suna da daɗin zama sosai sosai. Suna da girmamawa don haka muna zaman lafiya tare da abokanan aikina. Babu wani matsala tsakanina da abokanan aikinmu. Don haka dangantakar mu da abokan aiki mai kyau ce, mai kyau sosai sosai.

Yaya kake yanke shawara a wajen aiki? To, a wajen aiki idan zan yanke, duk sanda zan yanke shawara a wajen aiki, ina neman abokanan aiki na da kuma makusanci na sosai, wanda aboki na wanda yafi kusanci da ni sosai. Kamar abokin aiki wanda muke labul daya wanda muke mataki na daya na aiki ina neman shi ya bani shawara ko kuma ina neman shawa ga wajen wanda nike tinani sun san aiki so sai kuma bazasu cutar da ni ba haka zalika ina neman shawara wajan yan mata wayanda nike aiki dasu wayanda suke ganin mutunci na wayanda kuma nike ganin na yaba da hankalinsu suna da hankali so sai kuma suna da tinani da han gen nesa.

Wane lokaci kake wanke kayayyaki? Lokacin da nake wanke kayayyaki, kaman kayayyaki, kayayyakina da yawa ne. Kaman kayayyaki kaman na wando, gajeren wando, ɗan kamfai, da kuma riga, ƙaramar riga. Ina wanke su, wanke su kullum ina dawo daga aiki. Su kuma kayan da nake sakawa wato kayana ke nan, kayan da nake sakawa in je wajen aiki da su, ina wanke su duk ƙarshen sati. Ina tattara kayan da sukayi dauɗa in ajiye su duk ƙarshen sati kaman ranar Asabar da safe ko kuma ranar Lahadi, ranar da babu aiki sai in tara su, in siya omo in taho in wanke su. Su kuma waɗanda nake sakawa kullum kaman gajeren wando, ɗan kamfai da kuma ƙaramar riga 'yar ciki ina wanke su ne kullum bayan na dawo daga aiki saboda su ba'a so suyi dauɗa sosai. Haka na ke yi.

Wacce hannu kake amfani da ita? Wacce hannu kake amfani da ita? Hannun da nake amfani da shi ya danganta a wajen aikin da zanyi. Ina amfani da hannun dama wajen yin rubutu. Da farko dai tun ina ƙarami, na fara amfani da hannun hagu ne. Daga baya na zo na dawo ina amfani da hannun dama wajen rubutu. Idan kuma ina so in yi yanka abu kamar da wuƙa haka to gaskiya ina amfani da hannun hagu. Idan nayi toilet ina so in wanke. In na yi kashi ina so in wanke, ina wankewa da hannun hagu. Idan zan ci abinci ina cin abinci da hannun dama. Idan kuma zan ɗauka abu kaman zan ɗauka datti a ƙasa ina ɗauka da hannun hagu. So ina amfani da hannun dama dai hannun da na fi amfani da shi shine hannun dama. Saboda shine aka fi yin amfani da shi wajen yin abubuwa da yawa kaman su rubutu, kaman su ɗaukan kaya, kaman su. Jan kaya sosai haka, kaman tura kaya haka to nafi yin amfani da hannun dama.

Ina iya rera waƙar Hausa sosai sosai. Ina iya rera waƙar Hausa sosai sosai. Da waƙar na nayi da kuma waƙar ko wace irin waƙa na iya ta Hausa. Zan yi waƙoƙi kaman guda biyar sai a zaɓa wanda ya fi. Waƙa ta farko sunanta Mansur. Mansur, Mansur. Jirgin soyayya mun ɗau nunaha. Jirgin so zai tashi. Ki nakee jira 'yan gata. Duniyar so ki ce da sarauta. Waƙa ta biyu. Waƙa ta biyu. Samarin Shaho, hankali da samarin Shaho 'yan mata. 'Yan mata ku duba sosai ku sa hankali ku gane samari. Ku gane samarin ke kenan ake ganin naku. Masu da, masu son ku da niyyar keke. Dan yaudara suna da dama. Su ne samarin Shaho. Samarin Shaho su ne samarin Shaho. Waƙa ta uku. Rai da buri zance na ba shakka. Koma nayi riko da ma'aikin Allah rayuwa kai dai dai. Karka damu da duniya, duniya za tayi wucewa. Komai in ka samu nan duniya zai yi wucewa. Amma babu ƙoƙaƙatuna akwai wucewa. Dama zai riko da ma'aikin Allah rayuwa tayi dai dai. Rai da buri zance na ba shakka. Komai nayi riko da ma'aikin Allah rayuwa tayi dai dai.

Kana raba abincinku da mutane? Gaskiya tabbas ina raba abinci na da mutane. Ina raba abincin mu da mutane saboda ni gaskiya bani da rowa. Saboda mu Hausawa muna da wani al'ada a addinin mu wato addinin musulunci kenan ya koyar da mu raba abu tare da mutane kamar raba abinci, kamar raba kuɗi, kamar raba kayan sakawa, kamar raba tufafi. Don haka addinin mu ya koyar da mu saboda idan muka raba Allah zai bamu lada, zamu samu lada daga wajen ubangijin mu. Don haka eh ina raba abincin mu da mutane don in samu lada daga Allah.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? Abin da nake yi lokacin da babu wutar lantarki shine kaman idan zanyi goge kayan sakawa, ina amfani da dutsen gawayi na gargajiya. Idan kuma ina bukatar fanka iska, ina amfani da abun fifita fankan hannu kenan. Ina amfani da abun fifita na hannu saboda in fifita jikina in samu iska. Idan kuma ina bukatar abu mai sanyi ne, ina zuwa wajen masu kunna injin su bani inyi amfani da shi.

Kana son kallon faduwar rana? Eh, tabbas ina son kallon faduwar rana. Saboda faduwar rana abu ne mai sha'awa. Zaka ga idan rana tazo faduwa, za ta bullo daga gabas ta sauka arewa. Zaka ga idan ta zo sauka, zaka ga idan maraice yayi, zaka ga ta yi wani ja, abun sha'awa. Tana faduwa kaɗan, kaɗan, kaɗan har ta cimma mafaɗarta. Sai ka ga hasken ta duniya ya ɓace. Gaskiya faduwar rana abun sha'awa ne. Dan haka ina son kallon faduwar rana sosai, sosai.